Adashi hanya ce ta tara kuɗi tare da wasu mutane. Mutane suna haɗa wani hadaddan kuɗi akai-akai, misalin kowane mako ko wata, sannan kowane mutum yana samun damar kabar kuɗin da aka tara a lokacinsa. Hadashi yana taimakawa wajen yin tanadi da kuma samun kuɗi na wani muhimmanci abu.

Ranar hutu na, cikakera tana farawa ne da yin barci mai kyau da farkawa cikin natsuwa. Bayan haka nakan yi addu'a, in yi ƙarin kumallo, sannan idan yi motsa jiki ko tafiya. Ina kuma amfani da lokaci wajen zama tare da iyalai, kallon fim ko sauraron waƙa. Da yamma, nakan shirya abubuwan da zan yi a ranar gobe sannan in wuta.

Fura da nono ko nono abinci ne da abin sha na gargajiya da ake dakar so a arewa. Ana yin fura ne daga gero da ake nika, a haɗa da kayan kamshi sannan a yi kwalaye. Ana haɗa ta da nono ko madara a murƙushi fura aciki aƙara shugari gwargwadon buƙata. Ana iya sa da sanyi musamman lokacin zafi.

Eh, muna amfani da ruwan rijiya, musamman wajen wanka, wanke-wanke da wasu ayyukan gida. Kafin a yi amfani da shi wajen sha ko girki, muna tabbatar da cewa ruwan yana da tsabta kuma an yi masa magani. Idan ya zama dole, wannan yana taimakawa wajen kare lafiyar iyali.

Ɗabi'ar da nakeson sauyawa ita ce yawan daukan lokaci kafin in fara wasu ayyuka. Wani lokacin nakan jinkirta aiki saboda ina tunanin zan yi shi daga baya. Ina kokarin sauya wannan ɗabi'ar ta hanyar tsara ayyukana da kuma fara abu da zarar lokaci yayi ina ganin idan na daina jinkiri, zan ƙara samun lokaci kuma in fi samun nasara a abubuwan da nake yi.

Ina zama a anguwa mai kyau da natsuwa. Akwai gidaje da shaguna, makarantu da wuraren ibada a kusa. Mutanen unguwar suna da zumunci kuma suna taimakon juna idan akwai bukata. Haka kuma akwai kasuwa da sauraron wuraren da ake samun abubuwa yau da kullum. Ina son unguwar saboda da saukin samun abubuwa da nake bukata kuma tana da yanayi mai kyau.

Shawara ta ga matashi game da kuɗi ita ce ya koyi sarrafa abin da yake samu. Kada ya kashe duk kuɗinsa a kan abubuwa da ba su da mahimmanci. Ya kamata yays kasafin kuɗi, ya riƙa ajiya ko da kaɗan ne kuma ya guji bashi mara amfani. Haka kuma, ya koyi wata sana'a ko ƙwarewa da za ta kara masa hanyar samun kuɗi. Mafi mahimmanci shine ya fara tanadi tun da wuri kuma yayi akuri wajen gina arzikinsa.

Na fi son shayi fiye da kofi. Ina son shayi saboda yana da sauƙin sha kuma yana taimaka mini in ji daɗi, musamman da safe ko lokacin sanyi. Wani lokacin nakan ƙara madara, dawo, sukari, kofi. Maya na da kyau, amma idan zan zaɓa tsakanin su biyu, zan zabi shayi.

Rawa a biki abu ne da mutane ke yi domin nuna farin ciki da nishaɗi a wurin biki. Mutane kan kunna kida su yi rawa tare da abokai da ƴan uwa, musamman lokacin da ake murnar aure ko wani babban taro. Ina ganin rawa tana ƙara annashuwa da haɗa mutane tare, ni kuma ina jin daɗin rawa idan na samu dama, musamman idan yanayin biki ya yi daɗi.

A ganina, rayuwa a birni da ƙauye suna da bambanci sosai. Dan akwai wasu bambanci da zaka samu a birni da ba za ka taba samu a ƙauye ba. Ƙauye yafi saukin zama dan akwai saukin samun abubuwa. Kuma kaya basu da tsada. Amma a birni akwai kaya masu tsada sosai.

Duk lokacin da na je kasuwa, in na samu abun da yake da tsada, zan fara nazari cewa ina son wannan abunne ko kun baya da mahimmanci sosai. In abu ne mai muhimmanci sosai, zan fara gaya wa wanda yake siyowa ya rage mun kuɗi. In ya rage mana sannan sai in siya, amma ba zan taɓa siyan abun da baya da mahimmanci ba da tsada.

Duk lokacin da zan sadarwa da danginmu wayanda suke da nisa, ina kan kiransu a waya ko kuma na tura musu sako ta WhatsApp ko kuma Facebook ko kuma Instagram. Amma mafi yawan lokaci ina kiransu ne a waya sai mu ji muryar juna. Mafi yawan lokaci kuma muna iya yin video call dan muga juna.

Lokacin mangwaro a unguwar mu yawanci yana zuwa ne a lokacin zafi. A wannan lokacin ana samun mangwaro da yawa a kasuwa da wajen gidaje, kuma mutane suna jin daɗin cin sa saboda yana da zaƙi da daɗin gaske. Yara da manya suna saya, suna saya ko sanka mangwaro su ci. Lokacin mangwaro yana kasuwa tayi armashi kuma mutane suma.

Idan ina neman bayani a yanar gizo, nakan fara rubuta tambaya ta ko kalmomin da suka shafi abun da nake nema a injin bincike. Daga nan, nakan duba sakamakon daban-daban, in zaɓi shafukan da suka kasance amintattu kuma masu ingantaccen bayani. Ina kuma kwantata bayanin daga tushe fiye da ɗaya kafin in yarda da su. Hakan yana taimaka mini in samu bayani mai inganci kuma in guji bayani ƙarya.

Nakan haɗu da abokan ciniki cikin ladabi da girmawa. Ina fara gaishe su, sannan in saurari abin da suke buƙata kafin in ba su shawara ko in taimaka musu. Ina ƙoƙarin yin magana cikin natsuwa da gaskiya kuma ina tabbatar da cewa sun samu kyakkyawar hidima. Ina ganin kyakkyawar mu'amala da abokan ciniki tana taimakawa wajen samun amincewa da kuma ƙara yawon ciniki.

A ganina, makwabci wace na gari shine wanda yake da kirki, mutunci da kuma taimakon juna. Ina girmama sauran mutane ina kula d tsaftar mahalli kuma baya nan akasa idan wani makwabcai yana cikin matsala, yana kokarin taimaka masa gwargwadon iko.

Taron unguwa taro ne da mazaunan unguwa suke yi domin tattauna abubuwan da suka shafi rayuwarsu. Ana iya magana game da tsaro, tsaftar muhalli, gyaran hanya da sauran matsaloli unguwa. Mutane suna da bada ra'ayoyinsu sannan a yanke shawara da za ta amfani kowa. Irin wannan taro yana karfafa haɗin kai da zaman lafiya tsakanin mazaunan unguwa.

A bamban biki ana dafa abinci ne masu yawa, musamman in mutane sun fi mutane ɗari biyu. Wani yawancin lokaci ana dafa shinkafa ko wake ko kuma an tuwo da miyar kuka. Amma abincin taro mai yawa aka, mutane suna da yawa, su da mutum ɗaya ba zai iya dafawa ba sai an biya masu dafan abinci.

Wani abu da na fi fama da shi sosai shine koyo da ƙwarewa a wani sabon aiki. Da farko yana da wahala kuma na kan yi kuskure, amma ban daina ƙoƙari ba. Naci gaba da yin atisaye da neman shawara daga mutane da suka fi sanin. A ƙarshe, na samu ƙwarewa kuma na iya yin aikin da kai na. Wannan ya koya mini cewa haƙuri da ƙagewa suna kawo sakamako mai kyau.

Na fi son, na fi son kallon fina-finai labari da na ban sha'awa musamman waɗanda suke ɗauke da darasi mai kyau. Ina kuma son fina-finai da ke nuna rayuwa, aiki, tukuru da yadda mutane suke shawo kan ƙalubale. Wani lokacin na kan kalli akwancin domin nishaɗi da rage gajiya. Ina zabar fim ne gwargwadon lokacin da nake da shi da kuma abun da nake son kallo.

Ketera ruwa da jirgin ruwa yana da ban sha'awa sosai. Jirgin ruwa yana taimaka wa mutane tafiya daga wani wuri zuwa wani ta cikin teku, kogi ko tafki. A lokacin tafiya, mutum yana iya kallon ruwa da kuma jin daɗin iska. Kafin tafiya, yana da mahimmanci a tabbatar da cewa jirgi yana da kayan tsaro kuma fasinjoji suna bin dokokin tsaro.

Eh, ina cin salati. Ina son salatin da ake haɗawa da kayan lambu kamar latas, tumatir, karas, da kukumba. Ina cinsa saboda yana da sauƙin kuma yana ƙara kayan lambu abunci. Wani lokacin, na kan ci salati tare da abinci rana ko na dare.

Idan zan ba wani shawara a kan al'amari mai wuya, zan fara sauraron matsalarsa sosai kafin in yi magana. Daga nan zan taimaka masa ya duba zabubbukan da yake da su da kuma sakamakon kowanne. Zan ba shi shawara cikin gaskiya da ladabi, amma ba zan tilasta masa ya yi rahayina ba. Ina kuma tunatar da shi cewa idan matsala ta fi karfinsa, ya nemi taimakon wanda ya ƙware a wannan fanni.

Abincin gargajiya da na fi so shine tuwo da miyar kuka. Ina so shi saboda yana da daɗi kuma abinci ne da aka saba yi a gidajen mu. Ana yin tuwo da garin dawa ko masara, sannan a dafa miyar kuka da kayan miya da nama ko kifi. Ina jin daɗin cin sa tare da iyali, musamman lokacin rana ko dare.

Lambar waya da na fi hadda cewa ita ce lambar wani ɗan uwana ko abokina. Ina haddace ta ne saboda idan waya ta ta samu matsala ko ban samu damar amfani da lambobin da aka ajiye ba, zan iya tuntubarsa. Haka kuma ina ƙoƙarin haddace wasu lambobi masu mahimmanci domin samun saukin sadarwa.

Nakan kiyaye kalmomin sirri na ta hanyar amfani da kalmomi masu ƙarfi da ba'a amfani da su a ko'ina ba. Bana gaya wa wasu kalmar sirri na kuma bana rubuta a wurin da kowa zai iya gani. Idan akwai damar yin amfani da tantancewar wata kai biyu, nakan kunna ta, haka kuma nakan guji amfani da kalmar sirri ɗaya a dogon manhajoji na.

Ina amfani da taswira musamman idan zan je wani wuri don ba don bana zuwa ba. Nakan duba sannan wuri da nake son zuwa sannan taswirar ta nuna mini hanya da nisan wuri idan ina amfani da waya nakan kunna GPS domin in ga inda nake da kuma hanyar da tafi sauƙi. Taswira tana taimaka mini kada in ɓata hanya kuma in isa wurin da nake zuwa cikin sauƙi.

Ina kokarin sare lokacin amfani da waya domin kada ta ɗauke mini lokaci. Nakan kashe sanarwar apps, da basa da muhimmaci, sannan in ware wani lokacin na musamman dan amfani da kafafen sada zumunta. Idan ina karatu ko aiki, nakan ajiye waya gefe domin in mai da hankali. Haka kuma nakan sa wa kaina iyaka musamman lokacin da nake son hutawa ko barci.

Don ɗaukar hoto mai kyau, yana da mahimmanci a samu haske mai kyau, musamman hasken rana ko wani haske mai kyau daga gaba. A tabbatar da cewa abin da ake ɗauka yana cikin tsari kuma kyamara ta kasance a tsaye. Haka kuma a zaɓi kayayyakin wuri da banzan zango mara ƙun kuso. Bayan ɗaukar hoto, ana iya gyara aske da wasu abubuwa kaɗan domin hoto ya ƙara kyau.

Da safe, nakan zaɓi abin da zan sa gwargwadon inda zan je da kuma yanayin rana. Idan zan je aiki, nakan sa tufafin da suka dace da aiki kuma suke da tsabta. Idan zan fita hutu, nakan zabi kaya masu sauƙi da daɗin sawa. Haka kuma, nakan tabbatar da cewa takalmi da sauran kayan sun dace da tufafin da na sa.

Miyar kuɓewa tana daga cikin shahararrun miya a arewa. Ana yin ta ne da kuɓewan da aka yanka ko aka nika, sannan a haɗa ta da kayan miya kamar albasa, barkono, da kayan kamshi. Ana iya ƙara nama kifi ko ƙuliƙuli gwargwadon zabi. Ana yawan cin miyar kuɓewa da tuwo, kuma tana da daɗi sosai idan an shirya ta da kyau.

Abun da yake ba ni ƙarfi da safe shine samun isasshen barci da cin ƙarin kumallo mai kyau. Ina so cin abinci kamar ƙwai, burodi ko kunu tare da shan ruwa, haka kuma ɗan motsa jiki ko tafiya na ɗan lokaci yana taimaka mini in farka sosai. Idan na fara rana cikin tsari, nakan samu kuzarin gudanar da ayyukana.

Kilishi abinci ne na gargajiya da ya shahara sosai a arewacin Najeriya. Ana yin sa ne da naman shanu ko akuya da aka yanka, sirara sosai, sannan a busar da shi bayan an shafa masa kayan miya da ƙamshi. Ana iya cin kilishi da kai ko a matsayin abun ciye-ciye. Yana da ɗanɗano mai kyau kuma yana daga cikin kayan abincin da ake sayarwa a kasuwanni da lokacin bukukuwa.

Bayan an girbi, bayan girbi a yankin mu, mutane suna yin ayyuka daban-daban kamar busar da amfani gona, hada nashe a rumbuna, da sayar da abin da suka samu. Wasu kuma suna shirya ƙasa domin kakar noma ta gaba. A wannan lokaci, mutane suna samun damar yin wasu sana'o'i ko ƙananan kasuwanci.

Muna ajiye hotunan iyali a wurare daban-daban domin kada su ɓace. Wasu hotuna muna adana su a waya, hannu sannan mu yi kwafin su a kwamfuta ko ajiyar yanar gizo. Wasu tsofoffin hotuna kuma muna ajiye su a guɗan hotuna domin su kasance cikin tsari. Haka kuma yana da kyau a yi wa hotuna mahimmanci madadin ajiya, domin idan waya ta lalace ko ta ɓace, hotuna su kasance lafiya.

Wurin da nake zuwa hutawa shine wurin da yake da natsuwa kamar lambu ko wani wuri mai kyau da iska. Ina zuwa kan domin in huta, in yi tunani ko indan yi tafiya. Wani lokaci kuma nakan ziyarci abokai ko yan'uwa domin muti ira tare ina son wuraren da basu da hayaniya sosai kuma suke bani damar samun kwanciyar hankali.

Ina koyon sabuwar fasaha ta hanyar karatu, kallon bidiyo da kuma yin atishaye akai-akai. Nakan fara da koyon abubuwa na asali sannan in ci gaba zuwa masu ɗan wahala. Idan na samu matsala, nakan tambayi waɗanda suka fi ni sani ko in nemi bayani a intanet. Ina ganin yin aiki da abun da aka koya shine hanya mafi kyau ta samun kare karuwa.

Ruwan daminan yana kan sa yadda ake tafiye tafiye a garinmu sosai. Idan ruwan sama ya yi yawa, wasu hanyoyi suna cika da ruwa ko laka, kuma hakan yana sa zirga-zirga ta yi jinkiri. Motoci da babura suna tafiya a hankali saboda hanya tana iya zama mai zamewa. Saboda haka, a lokacin damina, mutane suna shirya tafiyarsu da wuri kuma suna yin taka tsan-tsan a hanya.